A zahirin gaskiya, ni na fi cin daɗin cin abinci da cokali akan a ci da hannun zanci. Domin dalilin kuwa da ya sa na saba haka, mun saba da muna yara a layuwar Bodin, ko mai ka karɓo ko da ha yi ne da cokali za ka, za ka ha yi. Da wata roba ta ilin almajirai nan masu bara, ilin nara koɗan nan. So ita ce Mary Berry sunan robar. So da ilin wannan, ah, duka abin da ka karɓo ko da ha yi ne da cokalin wannan kake yin sa. Hakazalika in da abinci ne. To sabon wannan ya sa ma, ni na fi cin daɗin cin abinci da cokali akan da hannu. Ko da yake da hannun, wasu malaman addini sukan cewa, sunna ce ta ma'aiki alaihi salatu wa salam,, cewa ba ka ci abinci da hannu bayan ka ci ka su da hannu. Amma da yake wancan sabon talai yake sa in ji, in ci abinci da wannan cokalin. Tamkar, ah, ya zame mini jiki. Ya zama sabo a gare ni, in ci da wannan cokalin a madadin a ci da wannan aka, da hannu na ci. So wannan sabon ne da shi ne yake biye da ni har yanzu., da haka na fi son a ci da, ko ina ci abinci da cokali. So a takaice dai kawai, ah, shi ne kama tamkar abin da na fi so ci da cokalin akan da hannu. Yauwa shi ne kamar abu da turai su ke cewa favorite ko. To shi ne dai gaskiya. Na fi zaɓar inci abinci da cokali akan da hannu. Saboda yi cokali ma wa kawai kaɗan kaɗan ka ɗauko dai dai wa dai da ka kai bakin ka, yi zafi. Da a ci sai ka ciko hannun ka. So wannan dalilin ma yana daga ciki da ya sa na so yin wannan cokali. Ba wani shan wahala kawai kana ɗanɗanƙowa kaɗan, ah, sai ka ci ba tare da ka sha wahala ba. So dan haka gaskiya, matuƙar na fi son inci abinci da cokali akan da hannu. Ni ke na a karen kai na. To wannan fa shi ne. Ga cokali, ɗan mitsi, gwanin sha'awa musamman ma sabo. Ka sa a abincin nan in da ka ɗauko abinci ka sa a bayi kawai ka kama ci malam ba tare da ka ƙaunata ba. To wannan shi ne, eh, gaskiya. Cokali yana da matuƙar daɗin cin abinci da hannu. Kuma na fi son yi a zahirin gaskiya akan a ci da wannan hannu na ci din. So wannan shi ne gaskiya ne. Na fi son ci abinci da hannu akan cokali matuƙa sosai da sosai. Cokali, cokali Allah ba mu abinci mai yawa da za mu ci da cokali.

Abincin da yasa in ji daɗi kuwa shine shinkafa da nama. Shinkafa ta kan sa in ji daɗi sosai sosai. Ah, musamman ma in miya ta tayi kyau tayi daɗi. Baya da shinkafa ma kuma ina son taliya da wake. Kai taliya da wake sosai, sukan sa na ji daɗi matuƙa da gaske. Domin idan waken nan ya dahu lugub lugub, ah, aka zuba shi a kan taliyan nan ita kuma ace dahuwarta ta sama sama aka yi mata dahu ba sosai. Yauwa abin da bature yake cewa half done. So wannan half done ina matuƙar jin daɗin ta, matuƙa fah sosai. Domin waken nan in yi laushi kana tauna, "Haba malam, tini za ka ci ba ka san lokacin da za ka ci ba." Ma'aikaci ta maka yawa, tsabar daɗi. Amma menene mutum saboda lafiyarsa sai ya ci daidai wa daida. So gaskiya, ah, taliya da wake yana matuƙar min daɗi da kuma abinci. Ina jin daɗin su matuƙa sosai dagaske. Ah, kuma haka zalika hi wake abu ne wanda yake jinin jiki yana ƙara mana lafiya. Don haka ma nake sa ya zama ɗaya daga cikin dalilan da ya sa nake jin daɗin yi musamman aka haɗa shi da taliya sosai sosai. So in aka bar ɓangaren masarufi kuma, sai abincin mu na gida. Abincin mu na gida hakika ba zai lena gargajiya ba. Ina son yi sosai sosai. Ah, wato tuwo, tuwo ina matuƙar son tuwo. Abinci ne mai daɗi matuƙa. Don haka nake matuƙar son yi sosai da sosai. Ina matuƙar son yi sosai da sosai domin abincin mu ne na gargajiya kuma ba'a raina tushe. So haka ce ta sa tuwo yake ɗaya daga cikin abincin da nake matuƙar ƙauna sosai da sosai. Ah, so bayan da tuwo kuma akwai amala. Abin da yake cewa amala. Wani abinci ne wanda ake haɗa shi da wake. Za'a kai amalkaɗa waken. Bayan amalkaɗa shi za'a samo gwangwanaye. Sai a zuba a ciki a ɗora shi na zuwa awa ɗaya ko ɗaya da minti talatin. Domin wannan abincin, ah, da dahu. Toh, da zarar ya dahu wannan abinci za'a sauke shi shine alala. So idan ya yi ya dahu, ya kai lokacin da za'a yi amfani da shi. Toh, wannan daman ake da bukata. Yauwa shima yana daga cikin dalilin da ya sa na ce, ah, alala yana daga cikin abincin da shi ma nake matuƙar ƙauna sosai da sosai. Yauwa wannan shi ne.

Ah, ni da ba marar lafiya ba, ya zai ace ina shan magani kullum? A gaskiya bana shan magani kullum. Domin shan magani kullum na marar lafiya ne. Ah, wanda yake da buƙatar a ce ya sha a kowane lokaci kamar yadda, da yaje asibiti aka zayyana ma shi ga yadda zai ke sha. Amma ga mai lafiya wanda ba marar lafiya ba, ya zai a ce a ko da yaushe yana shan magani? A gaskiya bana shan magani kullum. Yawwa, sakamakon, ah, shan magani kullum abu ne na waɗanda suka kasance ba sa da lafiya. Kuma ma ko da a ce mutum mai lafiya ne, ah, yana sha ne domin wani uzuri na shi na daban, ƙara ƙarfin jiki, ƙara kyan jiki ko dai wasu abubuwa makamanta haka. Amma lafiya ƙalau kamar ni bana shan magani kullum. Hmm, ace mutumma kullum lafiya sakalau yana shan magani ai, sai a ɗauka kamar ya yi ɗan zare ne ko dai wani abu makamancin haka. So wannan yana daga cikin gaskiya ni ban fiye so a ce ina sha magani kullum ba. A takai ce ma bana shan magani kullum. Ke wannan tambaya. So gaskiya dai wannan shi ne a takai ce, ah, game da ni karan kai na. Amma sai kasamu wasu mutanen wanda, ah, kawai haka nan ma don nishaɗi suke yin magani kullum. Amma ni bana ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da suke shan magani kullum. Gaskiya ne wannan. Eeh, magani ba, bana shan shi kullum gaskiya. Sakamakon, ah, shan akwai waɗan su kalolin maganin da idan ka fiye yin su ma kullum, za su kasance matsala ga lafiyar ka. Wani zai iya taɓa lafiyar ƙwaƙwalwar ka. Ko dai ka dinga wasu kai wani hatta ɗabi'arka ma canja take ko kana yawan fishii. Ah, wani kana yawan, ah, kalaman da ba su dace ba. Wani kuma ka aika ta ma abun da ba ka ma san kai kai ba, sai daga baya da anaga ya ma kai ni kai. So ka ga yin magani kullum ba shi da amfani shine. To shiyasa bana shan magani a ko da yaushe. Hmm, shan magani kullum ba abu ba ne. Ni a gani na ga waɗanda yake suna da lafiya sosai sosai. Ah, ba abu ne mai kyau ni a gani nake nan. Irin wannan shi ne dalilin da ya sa na ce bana shan magani kullum.

Ah, a rana a kulle da safe idan na tahi, ah kafin in ci ko mai bayan na yi sallah asuba ke nan, ina goge haƙorana. To, daga wannan ya zamana farko, so in bayan an ci abinci can da yamma, zuwa wajen sallah azahar na kan goge. So dadaddare ma kafin kwanciya, ina goge haƙorana. Kaga ya zama a takaice sau uku nake goge haƙora arana. Mutane suna wasu wani idan ya goge sau ɗaya ma shi kenan, wani sau biyu, wani sau uku. So ammani gaskiya na zaɓi in goge haƙorana kamar sau uku wannan arana kenan, kamar yadda na faɗa safe, ah rana da kuma dare.

Eh, lokutan da nake amfani da wayata gaskiya su ma ba za a iya ƙididdige su ba. Sakamakon yanzu, a rayuwar nan musamman ma, a wannan zamanin da muke ciki waya ta zama tamkar ita ce ta zamo wani bangare mara lafiya za mu iya cewa. So kuma da ita ni a kalankaina na kan yi amfani domin don samun abin ɗan 'yan kuɗa don shiga dai haka. So ina yin WhatsApp business ne. Haka dai da ɗan kasuwanci dai na yanar gizo wanda ake samun ɗan na kashewa da kuma na abinci yau da gobe dai ɗan na biyan kuɗin karatun makaranta. So shi ya sa a takaice amfani da waya a wurina ba zai ƙididdu ba. Dan za ka iya samu a rana ma zan iya cewa ita wuni nake ina aiki da waya. So ka ga idan zan ce in na tashi ka ga ba lokacin ma da za a ce ka ya dadde ne wanda idan ya zo hi, daki ace wannan war in dai ba lokacin sallah ba ma da koyaushe kawai waya tana wurina ina aiki da ita. So ka ga a wannan yanayi ya kasance ke nan, za a iya cewa waya ba wai wani takamaimai lokaci bane ba. Ko so adadi nawa nake yin amfani da ita a rana? Saboda adadin ba zai lissafta ba. A koyaushe ina kan yanar gizo. So ka ga waya tana wuni abu na ke nan. In a takaice ma ace a auna abun a matakin kamar so nawa nake amfani da ita. Za a iya cewa ina amfani da ita so ashirin a rana kawai a takaice so ashirin a rana. Indai za a auna abin ta wannan matakin. Amma kuma in kawai haka, misali in ace yin amfani da nake da ita ya kasance tamkar ace so nawa na zo na yi amfani da ita. Na kashe ta na ajiye ko bar ta jikina. Gaskiya takamaimai ma be fi ace so ɗaya ba ko su wannan shaiɗi in ba caji ne. Amma muddin da caji a jikin waya so kawai da koyaushe, a cikin ikon Allah wayar nan tana tada da ni. Kuma Alhamdulillah ana samun abin da ya kamata da ita wato ainihin waya kenan. Saboda haka amfani da waya a gare ni ya zama kamar ace tsawon yini guda nake amfani da ita. Tsawon yini guda ba wani takamaimai lokaci ko ace ta yi minti daya, minti kaza ko wani lokaci ƙididdige ba zai yi ba kawai. A'a, ba haka bane ba. Tsawon yini guda nake amfani da ita, yini guda ba yauwa wannan shaiɗi.

Eh, na kan kunna Bluetooth wasu lokuta amma ba kullum ba gaskiya. Sakamakon idan zan yi turi wani lokacin, wani lokacin kuma idan zan yi connecting da Bluetooth device. Wani lokacin, I mean ina nufin Bluetooth earphone. So wani lokacin kuma idan zan yi connecting dai da wani abu haka.

Ina kallon taurari da daddare sosai sosai domin abu ne masu haske, ƙayatarwa da kuma kyan kalla. Toh yayin da kake kallon tauraruwa, duk waata wani ƙunci da kake ciki a lokacin. Za ka ji cikin ikon Allah ya yaye. Kana jin daɗin wannan lokaci ba ka da damuwa ko kaɗa.

Eh, haƙiƙa ina koyan wani yaren. Yaren kuwa da nake koya shine Turanci. Domin, ah, Turanci yare ne na duniya gaba ɗaya. Mu Najeriya mun kasance rainon Ingila. Ah, to hakika Turanci yana daga cikin yaren da zan ce ina na kowa. I can actually say that English is my favorite language, ah, my second language to learn apart from my native language which is Hausa language.

Eh, hakika ina raba ayyuka ga wasu. Ko aikin yanar gizo da nake wani lokacin aiki ne wanda ni kadai bazan iya ba so naka raba wa wasu domin su taya ni wannan aikin in samu sauƙi. To ba, baya ga haka ma kuma akwai ɓangaren ayyuka wanda ake da su a gona. To su ma waɗannan ayukan akan rabawa wasu. Akan rabawa wasu ta hanyar basu kuɗi su taya ni wannan aiki.

A'a, a gaskiya a zahirin gaskiya ni bani da gida ko da karami ma. So da izinin Allah a nan gaba dai ko kamar yadda da kasani ko wane ɗan adam yana da buri ina da burin gina gida babba mai kyau a rayuwa domin ni ma in samu. In mallaki gida na kai na hakika kuma babban na haka nake da burin gina babba sosai sosai.

Eh, gaskiya a zahirin gaskiya a tsarin halitta na ni bahago ne. So a duka ayyukan da zanyi nakan yi amfani da hannun haguna ne. In banda in an zo cin abinci ko yin alwala, wanda su ne ba, bai halatta ba. Addinin bai halatta mana muyi amfani da hagu domin cin abinci ba ko yin alwala. To shine ban na amfani da hagu. Amma ni bahago ne, a hannun hagu nake yin amfani.

Eh, hakika ina kulle ƙofa a kullum. Sakamakon a yanzu muna yanayin sanyi. Idan baka rufe ƙofa ba, a-a za kaji sanyi sosai sosai. Kuma ko da saboda barawo karda ya shigo maka gida, a-a ya kamata ka kulle ƙofa. A takaicen takaitawa dai ina kulle ƙofa kullum.

Abincin da nake ci da safiya kam shine abincin mu na gargajiya na Najeriya tuwo so ah! Kullum tuwo ya kasance shine abincin da duk wani ɗan ƙasar Hausa ma yake farawa da shi. A wasu lokutan kuma tuwon kam ba da shi ake wannan ba. Sakamakon da sassafiya in na tashi wasu lokutan amma nakan sha koko ko ti da abin da ya samu dai. Koko ko shayi duk abin da ya samu shine nake sha kafin in kai da wannan cin tuwo kenan. To amma wasu lokutan madadin tuwon nan, madadin kokon nan tuwo nake ci. Na mu abincin mu na ƙasar Hausa kenan na gargajiya to shine abin da nake ci. Madadin a ce wannan abai ba ɗin dana faɗa sai shayi, koko da dai shauran abincin da ake wannan. Wasu lokutan kuma sai ka gama ba ka sha shayi ba, ba ka sha koko ba, ka sayi wato ainahin waina. Waina ma wani abu ne wanda ake ba na shi wata wani abinci ne na mu na nan ƙasar Hausa. Ana tallashe a cikin wani bokiti fari ɗan ƙararrami. To wasu lokutan in ci tuwo, wani lokacin in fara da shayi, wani lokacin koko, wani lokacin kuma waina ma kanta nake farawa da ita. To ya danganta dai amma abin da ya zama kamar yau da gobe zama jiki, shine yace shine tuwon. Tuwon kenan da na ce ina ci da farko to shine ya zama tamkar ya zama jiki, ya zama na yau da gobe abin da nake ci. Wannan ataƙaice kenan kan bayanin abincin da nake ci da safe. Shine kamar yadda na faɗa tuwo, a wasu lokutan koko, waina ko shayi. Haka zalika wasu kuma ba da waɗannan ba wasu ko kuma wasu ƙosai suke ci a madadin wannan waina. To mutane dai mabanbanta ra'ayi. Kowa yana da abin da yake buƙata yawan nan ya ci amma dai kusan kowa, kusan kowa za a ce wannan tuwo shine abin da yake fara da shi. Domin wani lokacin zaka ta yi ma baka da ƙwandala a jikinka wacce zaka sayi shi wannan koko, waina, shayi ko breading. To ka ga baka da wani zaɓi kenan face kaje gidan ku aka ci wannan abincin da kake da shi wanda shine yana gidan kowa wato bima'ana tuwo. To kamar yadda na faɗa da farko shine abincin da nake ci da safe wannan shine.

Haƙiƙa ina matuƙar jin kukan zakara da safe. A duk lokacin da na tashi ko da asuba in safiya ta gabato, zakarun sukanyi kuka sosai da sosai. So kaga, indai sun yi kuka kai kuma ka tashi insha Allahu za ka ji. Ina ji matuƙa daga su.

Eh, nakan iya ɗinka tufafi. Sakamakon duk ɗan adam da ka sani yana da kyau a ce, yana da tufafi sama da guda ɗaya. So, musamman ma mu a wannan yankin nan, ana ɗinka tufafi ne yayin da kaka ta yi. Idan kuka yi noma, kuka samu abin alkairi, abin da aka samu a damina, so akan yi amfani da wannan abin da aka samu domin a ɗinka tufafi. To, ina ɗinka tufafi lokaci zuwa lokaci. So sakamakon taranci na samun kuɗi. To gaskiya ba ta ɗinkuwa a kai a kai dai sai zuwa wani lokaci a wanda shine a nan ne mutum yake samun dama ya ɗinka tufafi. Eh, wannan shi ne musammama ga a yanzu a halin rashin kuɗin nan da ake ciki. To, ko da kana so ɗin in ba ka kuɗi dole ka hakura har izuwa lokacin da wannan kaka za ta wuce. To kuma in ka tashi ka ɗinka ba kala ɗaya ba da ɗan dama, yadda ba za ka buƙaci ka ɗinka a kwana kusa ba sai wannan lokacin ya zo.

A babbar nasarar da na samu aiki ita ce cewa na koyi abubuwa mabambanta kamar irin su, ajuriya jajircewa da kuma haƙuri. To, wannan ci zanyi, zanyi kasaf wani a matsayin nasarar da na samu a cikin aiki. To a cikin aiki akan samu nasarori.

A'a nakan magance foke foke ne ta hanyar rera rashi, bada hakuri da kuma tunatarwa. To a duk lokacin da wani yake kuka dole daga cikin wannan dalilan ne, an ɓata masarai, ya rasa wani nasa ko kuma yaro ne wanda tambaya ne wannan kukan wani lokacin yayi don nishaɗi. Wani lokacin kuma kawai zuciya yace za ta rai amai su haɗu yana so. Wani lokacin kuma don an mai abun da bai ji daɗi bane ba. To abubuwa dai mabambanta a sukan sa yaro ko wani yayi kuka. To hanyar magance su ka hine ko da ace yaro ne sai a lalla'e hi, a baya hakuri, haka za ka bar gum.